Muna kulle ƙofa ne domin kare kai daga sanyi da kuma du abubuwan da za su kai ga cutar da mu, haka tsaro ne.

Ina son irin kiɗan da baya, eh, yake ɗan, am, kwantar da hankali haka. Bana son kiɗan da yake da ƙara da yawa.

Kujeru akwai kujerun da muke amfani da shi na makaranta. Wannan kujeru na makaranta na karatu ne, sannan kuma akwai na gida wanda su ne suke da laushi laushi.

Na fi son irin malaman da suka san aikinsu, sannan suke ƙoƙarin ganin cewa, a sun zo akan lokaci sun lizumci aikin da ya dace ace sun yi.

Akan ajiye copy na baya nai domin tsareshi daga risk. A rasashi gaba ɗaya don haka, idon aka ajiye ko an rasa wani akwai wani.

Muna amfani da apps mabambanta. Akwai wanda muke amfani da shi domin tsada zumunta, kamar irin WhatsApp da Telegram. Akwai wanda muke amfani da su domin, uh, kasuwanci.

Barkwanci kamawa take, in takama mukan ɗan taɓa, sannan musamman idan muna tare da yara, yara suna son barkwanci suna son nishaɗi.

Muna kwana a kan gado ne, wani lokacin kuma akan yi amfani da katifa maimakon gadon, musamman waɗanda basu kai ga aure ba. Ama idan an yi aure kan gadaje ake kwana.

Ina kunna tsaron batiri ida akwai aiki da nake son nayi kuma bare kaini ba sai in kunna shi sabida. Duk abunda bayi da amfani a waya yakan dakatar da shi.

Ana ƙoƙarin ganin lokutan da ya kamata ace an yi aiki an yi aikin da ya dace sannan idan aka dawo ana ba wa ahalima lokacin da ya dace.

Muna ƙoƙarin ganin mun tofa shi gudun da ido barai kai ga riskan saba. Domin, ah, ƙyanƙyami yana sa ƙyanƙyami yana sa mutane su ji ba daɗi.

Wuta dama a mafi yawan lokuta, ansan lokacin da yake dawowa. Lokacin da ya dawo idan ana da buƙatar abubuwan da duk ya kamata ayi da shi anayi sabida ko an ɗauke zaka samu ka ci gaba da ayyuka.

Idan gurin da nake so na je, din guri ne da yake buƙatan sauri, mukan yi sauri. Idan kuma guri ne da baya da buƙatan sauri, mukan tafi a tsanake.

Gida mukan share shi da safe kuma a share shi da yamma. Sannan wasu lokuta idan har ƙazanta ya yi yawa da rana ma ana share shi.

Ruwa nakan sha ruwa mai yawa in irin ledan fiyo wata ne, aƙalla ba a ƙasaru ba a rana mutu yakan iya shan guda biyar, shida ko bakwai gwargwadon yanayi.

Mun iya iyo sabida muna da kogi kuma muna noma a can, adaka wajibi ne mutum ya iya iya ruwa.

Damuwa a aikin yana ƙarƙashin kulawatane dole yakamata insamu duk bayanai in maganceshi. In ba ya ƙarƙashin kulawa ta, mukan kai shi ga wanda ya dace a kai masa.

Waya mukan kashe adadi lokaci mai yawa sosai, oh musamman idan kafafai wajen kallon abubuwa da dama ban, bazan ba zan iya faɗin adadi ba.

Mun iya duba ta mukanyi amfani da ita wajen riskan ahh, kafafen. Haka akan yi amfani da ita a gayyata da sauransu da tura abubuwa.

Ya danganta da inda ka samu kanka. Idan kasuwa kake, ka ga sai dai ku zauna ku natsu da abokanan kasuwa. Idan kuma a gida kake, sai ka lizumci gida.

Guraren aiki mukan huta ne lokutan da muke zuwa cin abinci, irin da rana haka. Sannan wasu lokuta akan bar mu muje muyi ibada haka.

Wannan yana da asali tun muna yara, akwai abunda ake cema ciyaya. Wannan ana yin sa ne tun yaran taka domin a koya wa mutane cin abinci da sauran al'umma.

Kayayyaki mukan wanke shi bayan mako biyu, mukan wanke shi bayan wata. Wani yakan kai wata da sati biyu ma kamun a wanke kayayyaki.

Wasu lokuta na fi son yanayin wanda maɗakaici ne, zafi baiyi yawa ba sannan kuma sanyi baiyi yawan da zai takura mutum ba.

Ina son miya mai, mai, mai ƙara lafiya sannan wanda yake da ɗan zazzafa kaɗan, sannan eh lokacin yana da daɗin amfani.

Mukan tashi da safiya. Idan mun tashi da safiya yakan bamu daman mu kintsa cikin tsanaki domin tafiya gudan ayyukan mu.

Mukan yi ƙoƙarin ganin cewa duk layi mun bi ƙa'ida, domin ba daɗi ka zo ka samu mutum ya riga ka zuwa sannan ka zo ka datse layi ka tafi gaba.

Ba ma saka wannan kayan da ake amfani da shi na baida a guraren aiki. Ba ma amfani da shi.

Munaji matuƙa musamman cikin dare ko da safiya sabida muna tare da mutanen da suke da su suke kiwonsu. A kullum zaka na ji.

Kallon taurari yana sa nishaɗi yana sa farin ciki. Irin dararen da suke da farin wata, eh yana da daɗin kallo.

Bayadda ba a yi, akan ajiye kuɗi a bankuna, akan ajiye kuɗi aljihu, sannan akan ajiye kuɗi a shaguna da sauransu.

Gashi mu kan kula da shi ne ta hanyar wanke shi, ah sannan da sa masa mayi ga waɗanda suke so ya ƙara kyau da sauransu.

Ban iya ɗinka tufafi ba, sai dai a da na sa ɗinki daga cikin lissafin lissafin abubuwan da nake so in koya amma yanzu bana da ra'ayi.

Idan gurin ana buƙatar zama za'a jima anfi son zama. Idan kuma guri ba bukatan tsayuwa kuma za a tafi da wuri to tsayuwan shi ne zaɓi.

Gurin aiki wasu akan kai musu abinci lokutan cin abinci wasu kuma sukan yi amfani da kuɗaɗen sayar da abinci da ke gewaye da maƙota a saya.

Ragowar abinci mukan lura in akwai waɗanda suke buƙatar abincin mu ba su kamar yi almajirai da yara haka. Idan babu kuma ko da dabbobi ne mukan basu.

Na daga cikin ƙwarin gwiwa da muke samu wajen aiki. Don ya zama na akwai mutanen da suna kallon mu ne, mu muzamo musu abin koyi. Da haka in munyi mai kyau za su.

A kowane lokaci na kan ƙoƙarta ganin cewa na kai ga guraren aikina da wuri, dalilin kuwa shine inkaje da wuri komai za'ayi dakai.

Eh lalle na iya ɗaure ƙulli, mukan yi ƙullin da ake yi domin warwarewa, akan yi wanda ake yi domin a yi karko.

Ah, al'adata na fi son yin shinkafa sabida ah, shine abincin da aka saba shi shekaru amma baya gundura mutum.

Ah to rikici a aiki idan har ya shafe ni, nakan yi ƙoƙarin ganin na kawo ah, ƙarshen sa idan kuma ba aiki na bane, zanja bana shiga abunda bai shafe ni bah.

Ba na ajiye abubuwa masu nauyi, sannan duk abin da na fahimci ba na da buƙatar shi nakan share shi daga wayata sannan in ajiye abubuwan da nake buƙata.

Ɗaki na, ɗakin mu, wata mu kan share shi, ɗakunan mu mukan share su sau ɗaya sau biyu, wasu lokutan yakan kai sau uku. Gwargwadon, ah, datti da sukayi.

Muna amfani da sauro net domin tsare kai daga sauro sannan, em ba ma iya sauro kaɗai ba duk ƙwari ba za su kai ga riskarka da dare ba.

Ah launin ido mu a nan baƙi ne da fari sai dai wasun zakaga ba baƙi ba ne har can yayi jaja-jaja haka.

Aiki a mafi yawan lokuta lokacin da muka tashi da safe da muka gama. Ababen da muka saba yi, eh mu kan yi aiki, mu kan tafi aiki.

Abincin da mukanci dai dai ƙarfe bakwai ɗari biyu takwas zuwa tara dai haka baya wuce wannan.

Muna taimakawa mutane ne idan har muna da damar yin haka. Idan taimakon kuɗi ne, abinci ne du abun da ya kama, idan har muna da hali mu kan yi.

Lokacin hutu nakanyi ƙoƙarin ganin cewa na, na, dawo ahalina ah. A nan ne nake samun farin ciki da kwanciyar hankali wataƙila.

Waya wataran idan cajin ka ya kare da rana kakan yi, idan kuma ka dawo da dare kakan ɗora sa caji, eh idan aka wayi gari ka tashi da caji.

Muna da fanka a nufin ɗaki domin wani lokaci ya fi alfanu akan na ƙasa, domin na ƙasa sai ya jujjuya, shi kuma yana sama yakan gewaya ko ina.

Sa'annan musa koka ne, domin idan kace zaka yi mai wahala, lokacin da aiki yamaka yawa dai baka wahala matuƙa. Don haka kana buƙatar mai sauƙi.

Nakan sanya agogo yana taimaka min wajen kiyaye lokaci sannan kuma yakan sa ado yana kyau ma mutum matuƙa idan yayi ado.

Da yamma kamun na kwana nakan je muna da abokanai sannan muna da wurin da muke hira mun saba daman. A wannan lokuta nan muke zuwa mu tattauna da sauransu abubuwan rayuwa dai nishaɗi da sauransu.

Banda shiri na musamman da nake yi domin ƙarshen mako, abun da aka saba yi na hutu da kuma uh samu lokaci da ahali.

Internet muna amfani da shi a ko da yaushe. A kawai idan ka gaji da buƙatan ka ne sai ka kashe datan ka. Duk lokacin da kake buƙata kuma ka ci gaba da amfani da shi.

Muna musafaha da mutane. Wannan ɗabi'a ce idan ka haɗu da mutane bayan sallama, kukan yi musafaha musamman tsaranka.

Rubutuna yana ɗan saffa-saffa da dai dai haka. Yana da kyau sannan kuma ba, ba kyau har chan ba.

Madubi in muka tashi da safe muka saka kaya mukai shiri domin fita akan duba shi aduba akwai wurin da ya kamata a gyara ne ko kuma akwai abunda ko komai yayi dai dai.

Nakan riƙe idan ana ruwa sassauƙa amma idan ruwa yayi tsanani nakan dakata, sai dai idan ruwan ya ƙare kamun ka kai ga inda zaka kai a kaɗan kaɗan da yake saukan sai ya jiƙa ka.

Duk wasu matsaloli da ake fuskanta a wuraren aiki abubuwan da ake so a sauya ne. Ba wanda yake so ya ci gaba da zama da matsala kuma ba tare da an sauya ta ba.

Nakanyi yi aiki bayan lokaci idan har aiki muhimmi neh yana buƙatar a taɓa shi komi ƙaranci daga baya idan muka dawo zai mana sauƙin cigaba da aiki na.

Idan na samu sukunin bacci ɗin, na kan yi ƙoƙarin yi, domin kuwa zaka sauƙar da gajiya da kake tattare da shi domin cigaba da aiki yadda ya kamata.

Wannan a mafi yawan lokuta a wajajen mu nan ba a cika amfani da irin ababen zamani kamar gas da, eh, abun girkin lantarki ba. Muna yawan amfani da itace ne.

Idon har takama akwai buƙatan saka tunatarwa domin aikin akan saka idon kuma babu, ba lallai sai an saka ba. Aikin yana da muhimmanci da wuya a mantashi.

Kasuwa mukam fita da safe mafi yawancin lokuta, mu da dawowa sai dare. Sannan kuma bamu da takammamen ranaku da muke tafiya kasuwa, kullum mukan fita.

Mu dai mukan yi amfani da wa kaman watan Febrairu amma ba lallai shi ne watan. Ba mu da takamaiman watanni da muke amfani da shi.

Eh, wannan ya danganta da ko wa'ence ce ɗauki ranakun da suka fi masa muhimmanci. Amma nikam duk ranakun da bani da aiki dayawa sunfimun.

A lokutan da muke tunawa a yaranta, s. Shi. Sune lokutan da muke haɗuwa da abokanai da kowa da kowa, muyi ci abinci tare, muyi wasa tare, muje makaranta tare.

Ba mu da na'ura ta WiFi ta musamman da muka saya domin ahali gaba ɗaya da muka ajiye, sai dai kowa yana amfani da na wayarsa domin riskar intanet da sauransu.

Eh lallai idan aka buƙaci a ba da shawari wajen aiki, mukan yi ƙoƙarin gani mun yi hakan. Idan kuma ba a bukata ba, ba lallai ba ne ka sa kanka abun da ba a tambaya ba.

Na gwada koyi yarurruki ma bambanta daga cikin yararrakin da suke kusa da mu. Akwai lokacin da na fara koyon yarabanci sai dai na fahimci yana daga cikin yaruka masu wahala na barshi.

Shagon mu da muke, muke da shi shine shagon saida kayayyakin abinci da abubuwa dai da ake buƙata na yau da gobe. Wannan sune shagungunan da muke zuwa.

Mm, in ana maganan ci gaba ne, ina fatan ci gaba, samun ci gaba a cikin lamurana na aiki da nake yi da sauransu domin fin ƙarfin kai.

Ina da takalma mabambanta, akwai waɗanda sai in an yi ƙawa ne akan fita dasu, wasu kuma in ana cikin gida, sannan wasu kuma in za a je bayi ake amfani dasu.

Mukan yi ƙoƙarin kiyaye kalmar sirri ne ta hanyar saka wanda yake da ɗan wahala amma yake da sauƙin haddacewa, sannan in ta kama rubuta shi, akan rubuta shi.

Ina amfani da kunnin waya domin yana sauƙaƙe yada kake sarafa wayar ka sannan yana sa sirri ba sai an ji abun da ake yi ba.

Ya danganta da guraren da ake aiki ne amma in ofishi ne akan yi amfani da na'urar kwamfuta. Akan yi amfani da sauran na'urori kamar waya da sauransu, telephone da kuma abubuwan, eh, aje bayanai da kuma sauransu.

Lokacin da muka tashi da safe, mukan yi tsabtace jiki, kama daga wanke fuska da gaba, goge baki ko kuma wanka jimilla.

Ina so in dai ba ta kama kyauta ana buƙata ta musamman ba, nakan ba da kyautar kuɗi domin zai ba da daman, a, saya abun da mutum yake da bukata duka.

A ba ma amfani da mataimakin murya. A nan kusan kowa yana amfani da muryarsa ne ta zahiri. Wannan na'ura ce da ba mu cika amfani da ita ba nan babu ma.

Muna yi wasu lokuta za ka ga idon ka na yanka albasa, za ka ji kamar yaji-yaji a idonka sai kamun ka, ka ka fara hawaye.

Nakan ƙoƙarin fahimtar ayyukan da suka fi muhimmanci sannan kuma da ayyuka da ake buƙata cikin ƙuntataccen lokaci. A da haka sai in fara lura da su kamun kowan ne.

Na fi son kayan gishiri, sai dai kuma duk da ina son kayan gishiri ɗin ba, ba, ba nakan yi amfani da kayayyakin zaƙi lokaci zuwa lokaci.

Toh dai nakan dai, eh nakan ɗan yi waƙa, to amma ka san in abu ba layinka ba ne dole mutane su yi ta maka dariya akan cewa ba ka iya ba.

Dangantaka da abokanan aiki. Mukan ƙoƙarin ko da yaushe mu ga cewa mun daidaita tsakaninmu babu matsala domin aiki a daidaito ya fi inganci da sauransu.

A kullum mu kan yi ƙoƙarin ganin cewa maƙota da muke rayuwa da su a yau da gobe a daidaita don bazai yu ace kana rayuwa da mutane kuma kana samun matsala da su ba.

Unguwarmu tana da cikowa wa sosai. Akwai ahali mabambanta sannan akwai yara, shi yasa a kullum za ka ji shi akwai hayaniya da sauransu.

Ina amfani da idon wanda kamfanoni suke samarwa dama a buga shi da waya, sanda na kan yi amfani da irin WhatsApp haka wajen sada zumunta da Facebook da sauran su.

A mafi yawan lokuta muka haɗu da abokanai aikinmu ne a guraren sana'a, a kasuwa da muke kasuwancinmu na yau da gobe.

Eh, nakan yi ƙoƙarin ganin cewa kafafen da nake ziyarta ɗin suna da tsaro domin tsare shi wayan daga ƙwayayakin cuta da sauransu.

Ina so a duk lokutan da mafi yawanci zan zauna in samu waje inji gina kamar garu haka ko kuma fila da sauransu zai maka sauƙin zama.

Ina amfani da mai da yake da laushi don ba na son mai wanda yake da kauri da riƙe fata. Ina kuma amfani da mayukan da suke jimawa ba su saki fata ba.

Wasu lokuta idan na ji ina buƙatar nishaɗi, na kan yi kallo. Wasu lokuta kuma nakan je nahadu da abokanai, ah mutattauna dasauransu, sukan bani nishaɗi.

Idan har, am ba a gaggauce nake ba, na fi son, ah, mu ɗan daɗe haka ba zafi ba sanyi. Idan kuma a gaggauce nake, na fi son mai sanyi.

A al'adanci a wajajenmu nan ba mu cika neman hutu ba illa iyaka ƙarshen mako munsan akwai hutu sannan a lokutan da ake cin abinci da sauransu akan samu a sarara wajen aiki.

Ba ma yin wannan sabida, ah ko kana yi ma ka roƙi Allah ya raba ka da shi domin zai hana waɗanda suke tattare da kai bacci cikin nitsuwa.

Wasu lokuta mu kan je muyi wasannin cikin waya. Akwai wasannin ƙwaƙwalwa kamar, kamar ludo haka. Wasu kuma wani lokutan kuma mu kanyi wasannin ƙwallon ƙafa da sauransu.

Na fahimci al'adar wasu ce sukan yi haka. A ni dai nakan ga dai ana yi amma baya daga cikin ɗabi'una. A ce jjan farce.

Wannan fasaha dai nakan gan ta a gurare mabambanta suna amfani da ita, sai dai mu har yanzu ba ta riske mu da har muke mukasan ta muke amfani da ita ba.

Yana daga cikin wasannin da nake son inyi shine wasar ƙwallon ƙafa. Amma dalili na wacce ake ba ƙa'ida akan iya raunata mutum ko a jikkata shi shi ya sa ba na yi.

Abu ne sananne daga cikin mutanen da suke tallafawa mutum su ne ahalinsa kama daga iyayensa da 'yan uwansa da sauransu. Su ne suke dafa masa.

Idan kuma har ka iya girki, to wannan ai sananne ne ka iya kunna wuta, sabida mu mafi yawan lokuta ana amfani da itace ne wajen girki.

Akan samu labulaye da launuka mabambanta. Wasu kan saka, masu duhu kamar, m shuɗi mai duhu da sauransu, wasu kuma kowa dai da ra'ayinsa.

Daga cikin naman dana fiso shine soyayyan nam domin soyayyen nama zaka iya ci a lokaci kuma zaka iya adana shi zuwa lokutan da kake buƙata.

Akan lura da ƙungiyar da ake so ayi amfani da ake ayi aiki da ita, domin kuwa dole sai muradunku sun zama guda. Ta hanyar amfani da damar haɗaka sai a ci gaba.

Muna da bokitaye masu dandama za su kai irin, eh, huɗu, biyar haka. Domin ana da yawa ya kamata ace sun wadata.

Talla dama ana yin sa ne domin. A jawo ra'ayin waɗan da suke saya ko kuma waɗan da ma basu yasa su saya kuma hakan wasu lokuta ma akan cimma matsaya ɗin.

Mukan yi amfani da waya wajen biyan kayayyakin abubuwa da muka saya, imma ta hanyar cinikayya a yanar gizo ne ko ma na zahiri, yanzu duka ana amfani da shi.

Wasu lokuta haka nakan ɗan tauna goro a jifa jifa haka amma ban mai da shi ɗabi'a kullum ina amfani da shi ba don yana cutarwa.

Aiki akan yi shi ne, um, yadda ya kamata. Idan aikin ka ya inganta aka yi ba da aikin ka, za a iya ƙara maka matsayi.

Daga cikin ababe da suke da muhimmanci a kasuwa shine sanin gurin da za ka yi kasuwa, sannan kuma sanin waɗanda za ka yi kasuwa da su da hanyoyin da za ka inganta aikinka.

Damuwa ba zai kare ba, sai dai kai ne ya kamata ace ka tsaya ka nitsu ka fahimci matsalar ka sannan ka samar da gyara.

Wanda yana daga cikin abubuwan da aka koyar mana ladabi na duk lokacin da za ka yi hamma ka rufe bakinka. Wannan ɗabi'an muce a kullum.

Ba na yi, am amma idan ta kama, idan akwai buƙatar hakan, ko akai umarni da haka lallai nan kan yi, kawai na kan yi lissafi abin da yake buƙata ne.

Jarida mukan karanta shi amma yanzu ya zamani ya sauya. Ba irin na da bane da ake amfani da na takarda, yanzu a waya ake karanta shi.

Amma fi yawan lokuta ina tare da wayata na kan yi amfani da ita ayyuka mabambanta, duba lokaci, kira, a mu'amala da kasuwanci da sauransu.

Kuɗin wutar lantarki baya haura dubu biyu uku ko biyu da biyar. Wasu lokuta har ɗaya da biyar ma akan ba wa masu wuta.

Ba na son gurare masu hayaniya domin za su hana ka sukuni, su hana ka bacci, su hana ka aiki, ah za su addabi rayuwar ka gaskiya. Ba na buƙatan guraren da suke da hayaniya.

Lokutan da nake so su ne irin lokutan kaka, saboda komai amfani ya dawo duk wahala kusa an manta shi. Ana da wadata ana, al'amura na yau da gobe.

Wannan ɗabi'a ce na dukan mu kusan kowa. Idan aka zo za a shiga gida, akan cire takalma musamman a cikin ɗakuna da sauransu. Ana yin haka ne domin tsare tsaftar da muhalli.

Mukan yi amfani da bargo a mafi yawan lokuta. Irinn lokutan zafi, ah, lokutan sanyi, lokaci ne na hunturu ana buƙatan, ah, tsare kai daga sanyi.

Ba mu da manufa ta kamammie kullum da muke amfani da shi na cewa ko wani wata ga abun da ake so a cim ma ɗin, amma idan akwai buƙatar haka akan yi ɗin.

Akan yi abu magana da abokan nan ciniki cikin girmamawa da mutuntawa domin suna daga cikin mutanen da suke ba da gudummawa wajen ci gaban rayuwar al'umma ɗin.

Muna da ahali babba, muna da mutane mabambanta, akwai, akwai yara, akwai mata da sauransu. Aa bazan iya cewa ga adadi kaza ba amma muna da yawa.

A mafi yawan lokuta, teburin gurin aiki akan ajiye kayayyakin da ake buƙata ne wajen aiki kamar na'ura ta kwamfuta kamar kalkuleta domin lissafe-lissafe.

A'a, a ciki yawanci nake kwana musamman lokutan da ake huturu sannan lokutan da ake zafi ma a ciki muke kwana. Wasu lokuta sai dai mu buɗe tagogi domin shan iska.

Ba mu cika ƙidaya kayayyaki ba, sai dai kawai akan duba yanayi don ana buƙatar ƙari ɗin sai a ƙara waɗanda suka ɗan mammace sai a cic ciresu a bama mabukata.

Idan muka shiga wanka ba ma magana sannan ba ma wani abu illa iya ka abun da ya kai mu shi ɗin ne muke yi har ya kai ga mun fi gama mu fito.

A'a mafi yawan lokuta bas ya fi domin aka samo al'ummatai ma banbanta sannan za ku tattauna da sauransu.

Ban cika yi ba saidai duk da bana yi ɗin wasu lokuta jifa jifa na kan yi musamman idon nagaji nakanyi ɗin a haka.

Ban iya tuƙin mota ba. Na yi ƙoƙarawa musamman- lokuta ma ban manta domin ganin na koyi, hakan dai amma bai faru ba. Amma yana daga cikin abubuwan da muke so muyi.

Ban kai matakin da nake raba ayyuka ma wasu ba, ni ma ma'aikaci ne amma ina fatan cewa na kai wannan mataki ɗin, ni ma domin taimakawa wasu.

Nakan ji farin ciki gaya, ba abun da ya wuce kaga kuɗi kana riƙe da shi, kuma wannan kuɗin, ah, lada ne na aikin da ka yi.

Bamu cika taro mako mako ba amma duk dai lokacin da muka ji cewa cewa akwai wani taro da za'ayi na muhimmanci na al'umma mukan je.

Idan har ba abun da, a, babu sanyi da safe muke yi, sannan wasu lokutan kuma ko da da sanyi akan ɗumama ruwa domin a yi wanka, kamun a tafi aiki.

Ba mu da jadawali musamman wanda muke bi wai kullum shine ka'ida amma akan samu wasu waɗanda suke bin wannan tsari ɗin da ke sa ayyuka da ake bukatan ayi.

Daga cikin wasannin da nake, nake so su ne akwai wasar ƙwallon ƙafa domin tana sa nishaɗi sosai sannan tana kawo haɗin kai tsakanin al'umma.

A duk wurin da za a ce akwai ma'aikata, to ya kamata a ce akwai daidaito tsakanin al'umma, musamman wanda yake shugaban aiki. Idan babu daidaito tsakanin shugaban aiki da ma'aikata ai abubuwa ba zasu tafi yanda ya dace ba.

Nakan sanya hula musamman idan zanje bukukuwa ko nayi ado ranar juma'a da sauran ranaku idan ba wannan ba bana son saka hula.

Ina amfani da yanar gizo wajen ajiye kamar wasiƙu musamman irin WhatsApp, ah da sauran abubuwa idon har ta kama ɗin sabida adana bayanai.

Nakan sha ruwa mai sanyi idan har akwai buƙatuwa, gahakan musamman irin lokuta da ake zafi. Don mutum ya kan ji yana da buƙatan ruwa mai sanyi.

Launi mu kan sa farin launi, wasu su sa baƙi. A launi na bango kuwa ya kan sa fentin da ya masa ne, da kuma launin da yake masa kyau.

Kusan dukkanin 'ya'yan itace ina so dalili kuwa shine suna ƙara lafiyan jiki jiki sannan su akaran kansu suna da daɗi matuƙa.

Abinci ko yana da yaji ko bai da yaji, in dai har akwai ɗan ɗanɗano ina amfani da shi. Don yanzu ni ba zan cika damuwa da da ɗin abinci ba.

Kasuwa kusan ko da yaushe mukan je, bamu da lokacin da ake cewa gashi da muke zuwa kasuwa, kullum mukan fita muje kasuwa.

Ina son takalma da ba su da tudu haka sannan ah ba su da nauyi.

Ina sanya tabarau domin a ado musamman. A idan ka yi kwalliya da sauransu, idan ka saka shi sai kaga ya cika maka adon ka.

Ya danganta da gurin da nake ah son zuwa ne, idan kusa ne zan iya takawa, idan kuma yana da tsawo zan iya shiga lift.

Banci ka yi ba, sakamakon akwai gurare da muke zuwa da ƙafa shi kaɗai ya kai a shi miƙa jikinin.

Matsaloli a aiki da aka fuskanci matsalolin kane ko bana ka bane idon kai kake da alhakin gyara matsalolin to sai ka duba idan nawanin kane sai ka kai gareshi.

Wasu lokuta idan na samu sukuni na kan yi, musamman idan babu gajiya a tattare da ni. Sannan ido akwai gajiya muka ɗan yi hira da abokane ko kuma mu dubo waya idan kallace-kallace da sauransu.

Mun, mukan iya tafiya mai nesa gaya. Dalili kuwa tun muna yaranta mu kan je irin gonaki da sauransu kuma suna nesa da gari.

Nafi buƙatan shayi, sai dai shayi bana sonsa da madara na fi son zallan shayi baƙi, ah yakan sa ni shaɗi sosai kuma ba zai gundure kaba.

Ina matuƙar son karanta littatafai domin su kan raya duk wani mai mu'amalantar su. Za su kai ka duniyoyi mabambanta, su ba ka ilimuka mabambanta kana waje ɗaya.

Ice cream duk wanda yake da daɗi mu muna son shi, ba zaɓa mu bamu da zaɓi. Wani ni irin kala duk ya zamo yana da daɗi.

Nakan yi ƙoƙarin jagorantar mutane cikin adalci. Zan ji abubuwan da suke faruwa, zan kuma karɓi shawarwari domin shugabanci kullum sai da shawarwari.

Sa hannu yana daga cikin abubuwan da suke tabbatar da ingancin wasiƙa, adon haka idan har akwai buƙatan hakan akan yi.

Bin ƙa'idoji a guraren aiki su ne suke tabbatar da ingancin aiki. A duk lokacin da zakan yi aiki ka tabbata kana bin ƙa'idojin na aiki.

Akwai gurare mabambanta, akwai guraren da za ka na ganin namun daji, akwai guraren da za ka na kallon ruwa da jiragen ruwa da sauransu. Duka ina su.

Mukan tarbi baƙo cikin girmamawa, sannan mukan ba shi abinci da abin sha sannan mu ba shi masauƙi.

Matashin kai guda ɗaya nake amfani da shi a wajen, ah, bak kwanciya ɗin. Yana inganta bacci sannan yana taimakawa ka yi mutum matuƙa.

Zama a birni yafi alfanu domin zaka samu ingantacciyar rayuwa, ingantaccen ilimi, lafiya da kasuwanci duka.

Eh mafi yawa guraren aiki akan rarraba, akwai shigabannin aiki, akwai ma'aikata da sauran su kowa yana da gurin da yake aiki, kowa yana da ma'aikatar sa.

A kullum nakan ƙoƙarta ganin cewa du wani aiki mai muhimmanci na yi, sammaka na je gurin yadda ya dace sabida zuwa aka yi zai baka dama na nutsuwa kayi abun da ya dace.

Abinci ko yana da yaji ko bai da yaji ni duk baya damuna, eh musamman ma wasu lokutan yana da yajin ma na fi son shi dan ni baya damuna.

Da safiya a mafi yawan lokuta mukan yi amfani da ɗumame da ko ko da ƙo sai. Sune yawanci abubuwan da muke ci da safiya sai dai masu hannu da shuni.

Nakan yi ƙoƙarin ganin cewa a aiki a duk lokacin da aka bani shi, na kammala shi a lokacin da ya dace. Aaa, don haka bana wasa da lokaci. Nakan yi ƙoƙari in san yadda ya dace.

A yara mata suna da madubi mafi yawan lokuta. Mu ma ku ma mu kan ajiye ɗaya biyu haka. Dalili, kuwa irin da safe ka yi ado kamin ka fita, kana buƙatan ganin yaya adon yake.

Nakan tara tsaba kuɗi musamman idan akwai buƙatuwa ga haka. Shago wasu lokuta dole kana buƙatar tsaba, sannan wajen saye wasu lokuta dole kana buƙatan tsaba ɗin.

Nakan sabunta shirye-shiryen kwamfuta domin guje wa wasu lokuta idan tsoffin abubuwa kake da shi, na'urar ka baza tana gudu yadda ya kamata ba.

Ba ni da gidan abinci guda wanda kullum shi na lizimta, sai dai na kan sayi abinci duk inda na riski kaina, sannan na kan bi wanda ya fi araha da kyau duka.